Burodi da na fi so shine burodin alkama. Na fi jin daɗinsa kuma yana da sinadari wanda yake ƙara amfani a jikin mutum kuma yana da laushi.

Ni kam na fi son zama don in ina zaune ba zan gaji ba kuma ko me ta zan yi, zan yi shi a cikin natsuwa. Zama in yafi mu, na fi son yin zama.

Tabbas wa-waya na tana daidaita haske da kanta, dan saboda a zamanin yanzu technology in yana tafiya da waya. So nikan waya nakan tana daidaita haske da kanta.

Ni a wajena ranan juma'a shine yafi mun kyau a mako don aiki bai da yawa kuma mutane zasu samu suje gida da wuri wajen aiki.

Ni dai a gidan mu kam, ƙasan da yake gidan mu shine jan ƙasa, don da shi muka fi amfani da shi a nan ɓangaren wuraren mu nan na arewa. To ni kuma na tashi kuma a gida mai jan ƙasa.

Tabbas kwai yana cikin abun da na fi so a cikin abinci kala kala. Amma yadda na fi son kwai shine a dafa mun. In aka dafa mun, na fi jin daɗinsa amma in aka soya kuma bana jin daɗinsa don mai in ya soya. To ni kan na fi so a dafa mun. In aka dafa mun in zo in samu ko da yaji ne da gishiri a'a na fi jin daɗinsa sosai wallahi.